Tunatarwa abu ne wanda ake yi domin ko ake amfani da shi a wayoyi domin su dinga ba ka alama ko tuna maka idan lokacin wani abu ya yi. Misali, a kan ayyuka ko kuma wata manhaja da kake so ka yi amfani da ita don wani abu ko sallah ko zikiri dai da makamantansu, inda akan sanya tunatarwa domin ayyuka. Nakan sanya tunatarwa a wasu abubuwa domin su tuna mini don yin ayyuka ko kuma wani muhimmin abu ko sanarwa ko ranar zagayowar haihuwa da dai makamantansu inda nakan sanya, ah, wato tunatarwa.

To dai abin da aka ce muhimmanci ana maganar abune wanda ka ke ka ɗauke shi da aaaa wato yana cikin ranka sosai kuma abune wanda yake zama da muhimmanci a tare da kai. Mafi muhimmanci a kasuwanci shine wato riba. Matuƙar za a kasa a siyar, to abu mafi muhimmanci shine a zo a siya kuma a samu riba. Matuƙar in ba a zo an siya ba, ba za a samu wannan riban ba to ka ga babu muhimmanci kenan. To sannan na karshe kuma abu cikin mafi muhimmanci shine mutuntawa tsakanin mai siye da mai saye dawa. Idan mai siye da mai saye dawa akwai mutunta wa tsakaninsu to ka ga akwai kyakkyawan muhimmanci a kasuwanci kenan a tsakaninsu. To waɗannan sune abu mafi muhimmanci a kasuwanci.

Motsa jiki abu ne mai matuƙar muhimmanci domin, ah, abu ne da ke ƙara lafiya kuma yakan sa ka ji daɗi a jikinka a kowane lokaci. Ah, saboda haka motsa jiki kuma ya shafi, ya danganta kala kala. Akwai ƙwallo, akwai gudu, akwai, ah, atisaye, akwai tsalle, akwai wasan doki, akwai wasan ruwa da dai makamantansu. Sannan kuma akwai tafiya da sauri kuma akwai tafiya a hankali. Duk waɗannan sun shafi motsa jiki ne. To kullum ina motsa jiki, tunda kullum nakan yi tafiya aƙalla awa uku zuwa huɗu, wanda shi ma cikin motsa jiki ne. Kullum sai nayi wannan domin in motsa jinina. Musamman kuma a cikin wannan app na Salanshiyo, inda nakan yi tafiya na awa uku, huɗu, habbiyar, watar rana. To duk na ɗauke shi a matsayin motsa jiki. Ko da ban yi ƙwallo ba, ko da ban yi gudu ba. To wannan tafiya da nayi nasan na motsa jiki ne.

Kasuwa wuri ne wanda ake siye da siyarwa, wato harkar kasuwanci. Inda, ah, mutane ke zuwa siye abin da suke da buƙata domin ampaninsu na yau da kullum. Wani lokaci ita kasuwa akan je ta kullum, wani lokaci kwana biyu ko sati. To kaman ni dai, nakan je kasuwa ne, ah, sati sau biyu ko sau uku ya danganta. Akwai abun da nake zuwa na siya to wadda shi ma nakan tafi, ah, a sati sati. In ya taso kuma nakan yi a sati sau biyu ko sau uku. Lokutan da nike zuwa kasuwa kenan domin sayayya.

Madubi dai wani abu ne wanda yake nuna maka yadda kake a zahiri idan ka tsaya ka kalle shi. To, a ya danganta kamar yadda aka sani kake kallon madubi. To ni zan ce bani da adadin kallon madubi. Dan in na shiga ɗaki in zan fito sai na kalli madubi. Hakan ina zaune a falo inna kalli inda madubi yake, zan ga kaina. To wani zubin tawaya nama na kan kalli kaina. To bani da adadin kallon madubi a rana, sai dai in bana cikin gida. To in kuma ina waje na yi ta ba ma na kallo sai dai inna dawo gida gaskiya. To bani da wani adadi zan ce so kaza nake kallon madubi a kullum.

Toh, aka ce sadarwa ana magana ne a kan gaisuwa. So, a gaisuwa kuma ko sadarwa a wurin aiki, ah in an haɗu dai akan mutunta juna kuma akan sadarwa a wurin aiki. Inda muka haɗu akan yi sallama ko ai musabaha, kowa ya wuce wasu kuma za a ɗaga wa juna hannu yadda muke sadarwa kenan a wurin aiki.

To, ah zama a kujera ko a tabarma ko wanne yana da irin nashi, ah sadawar nan yadda kake jin shi a jiki. Gaskiya na fi son zama a kujera, saboda ina kujera ƙafana zan miƙe shi kuma zan iya zama ƙafana na tankwasa shi, shi ma haka. So amma ya danganta ne, in ina cikin ɗaki kenan. Amma ina waje dai na fi son zama a kan tabarma ko a masallaci inda za ka kwanta ka miƙe. To kowanne yana da irin nashi amma an ce in zaɓa dai na turo ce na fi son zama a kan kujera bisa ga tabarma.

To manufa dai ana nufin wani abu ne wanda ka tsara domin ganin cewa ka cimma wa. To ita wannan manufa tana iya yiwuwa a kan aiki ko a kan wani abu ko siyan wani abu da dai sauransu. To magana dangane da ina da manufa na wata-wata, eh ni ma'aikaci ne dole inada manufa a kowace wata. Musamman a kan albashina yadda yake, inda ina da manufa yadda nake tsara shi kowane wata-wata kama daga biyan kuɗin makarantar yara, abincin da za a ci da sauransu. To wannan ita ce manufata a kowana wata da nake tsara albashina domin amfani da shi.

To in akai maganar rana ana maganan daga Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis zuwa Juma'a. Mako kuma yana kamawa ko wane sati kenan. To ranar da tafi ko wacce rana kyau a mako a wurina ita ce ranar Juma'a. Saboda duk musulmi a duniya ranar Juma'a zai yi wanka, ya sa tufa mai kyau, ya sa turare, ya je masallaci, ya yi sallah, ya dawo daga nan kuma akan ɗan yi ziyarce ziyarce ko kuma ka koma in kana kan aiki ne ka tafi wurin aiki, in kasuwa ne ka tafi kasuwa. In kuma ya zama na kaman mu ma'aikata da muke gida ba mu da aiki, inda za mu tafi ziyara, ah, wurin yan uwa da abokan arziki. To ranar da tafi ko wace rana kyau a mako a wurina ita ce ranar Juma'a.

To, dariya dai abu ne wanda yakan faru a lokacin farin ciki. Duk da wani lokacin akwai bakin cikin da yazo za ka yi dariya amma a kasarin dariya. Anfi yinsa ne a lokacin farin ciki. To, ah, abin da yake sa ni dariya gaskiya akasari shine idan na ga na taimaki wani kuma har ya ji daɗi. Na ga ya yi dariya a fuskar sa ko ya murmushi to nakan ji daɗi ni ma nayi dariya. Shi ne na farko. Na biyu kuma akwai abubuwa na barkwanci da in aka yi shi ma yakan sa ni dariya. To wa'inan su ne suka fi sa ni dariya ko kuma in zo gida in ga iyalina cikin nishaɗi, yara ana wasa da sauransu yakan sani dariya da farin ciki.

To tufafi idan aka ce tufafi ana nufin cewa abun da ke sater da jiki ko kaya shine tufafi. To kuma tufafi kala kala ne, kuma ko wanda adam da abun da yake so a rayuwarsa. To dangane da tufafi, irin tufafin da na fi so shine nafi son dogayen kaya, ahhh wato ehhh ɗinkakkiyar me ake cewa doguwar riga da wandonta da hula ƙube. So irin tufafin da na fi sauke nan ga ina saka saboda suna yi min kyau. Ba ma don kyau ba ma domin sun fi ahhh haska mutum. Sannan akayi maganan kala ne kuma to nafi son shuɗi.

To in ana maganan taga ana maganan window kenan. Kuma dole ɗaki sai da taga. Saboda ko wanne ɗaki ana bukatar iska, iska kuma gamsasshiyar iska, iska kuma mai daɗi. To kuma ba za a samu irin wannan iskan ba sai har an buɗe taga wato window. To, ah, in aka buɗe shine ake samun irin wannan iska. Ina son buɗe taga a ɗaki ba don kome ba, sai saboda iska mai daɗi, iska ta Allah ta shigo. Ba iskan AC ko iskan fanka ba. Saboda in wancan iskan yana shigowa to kai kanka za ka ji cewa ni'imar da take shigowa ta bambanta da wancan ni'imar na iskan fanka ko iskan window. Kuma duk ɗakin da ya zama na cewa babu taga, to wannan ɗaki ba zai samu, ah, ba zai yi daɗin zama ba domin zai zama dummu ne kawai. To ina son buɗe, ah, taga a ɗakina sosai.

In aka ce ana maganan apps, manhaja kenan wanda ake amfani dasu a cikin wayoyi. To, ahhh kuma wa'yannan manhajojin akwai su kala kala. To apps inda nake amfani dasu sau da yawa a cikin wayata, ita ce WhatsApp. Daga WhatsApp, sai Facebook. Wa'yannan sune nafi amfani dasu. Da dai sauransu. Nakan shiga TikTok, Instagram amma nafi amfani da WhatsApp da Facebook sai kuma to app din kiran waya, na call shi ma application ne. Sai na tura da sakonni, wato message app shi ma ina amfani da shi. To wa'yannan sune apps inda nake fi amfani dasu sau da yawa a wayata kuma a kullum.

Tun baya ne to ita ƙarfafawa abu ne wanda yake tabbatar maka da abubuwa kuma yake ƙara maka ƙwarin gwiwa a kan dukkan wani abu da kake yi. To wanda yake ƙarfafa min baya matuƙa shine a kan aiki wato Suleiman Aliyu Waziri abokina ne. Bayan shi kuma sai iyalina ne sai ƙarfafa mini baya domin ganin dukkan wani abu da nake yi nayi nasara a kai. To daga iyalina sai abokina sunan su ne suke ƙarfafa mini baya domin ganin cewa na samu ci gaba a dukkan wani al'amura da nake yi.

To, jarida dai ga dukkanin wani ɗan adam abu ne wanda yake da kyau dinga karanta. Ko ba komai zai dinga sanin labaran yau da kullun da labaran da yake faruwa a duniya. To, matsayina kuma na ma'aikacin gidan jarida, to karanta jarida a wurina ya zama wajibi. Kullum sai na karanta jarida domin, aa, in ban karanta don kaina ba kuma zan karanta don sanin abun da duniya take ciki. So a matsayina na ɗan jarida ina karanta jarida kullum. Ba ma jarida ɗaya ba, jaridu nake karantawa da dama domin sanin abubuwan da ke faruwa a duniya. Ina karanta jarida na gida, ina karanta jarida na ƙasashen waje domin sanin labaran duniya da kuma labaran cikin gida.

To ana maganan nisa ana maganan tsayin tafiyadda kake kenan in kuma, a, wadda kake iya yi a rana. To, a, ina iya nisa tafiya da ƙafata aƙalla na kilomita arba'in ko talatin a rana tunda nakan yi tafiyan awa biyar, awa huɗu a rana. Kai nakan iya ma tafiyan kilomita hamsin a rana a ƙafata saboda nakan yi tafiya mai tsawo in na kunna salenshiwo ɗina inda nake samun yin daman tafiya mai tsawo. To zan iya yin tafiyan nisa idan za mu yi amfani da kilomita ne, na aƙalla kilomita talatin zuwa hamsin. In kuma awanni ne to nakan iya nisan tafiya na awa huɗu zuwa biyar kullum da ƙafata. Saura ɗaya.

To ayyuka abu ne wanda a matsa yina na ma'aikaci dole nakan shirya shi a kan tsari domin ganin cewa ayyukana sun tafi cikin shiri kuma sun tafi cikin tsari. Yadda nake shirya ayyukana shine ko wane abu bana haɗa shi da wani abu. Duk aikin da na ɗauko nakan tabbatar cewa na shirya shi ko na tsara shi yadda ya kamata. Aaa, in na fara daga farko har sai na gama kafin nan infara wani. To kowane aiki in na fara sai na tabbatar na gama shi kafin na fara yin wani. Yadda nake tsara aikina kenan ko kuma yadda nake shirya ayyukana kenan a kullum.